Ina zuwa aiki a daidai, bana fashi a lokacin zuwa aiki. Nakan kasance in tashi da sauri saboda in shari'a. Nakan fita aiki daidai lokaci, ba na yin latti. Nakan, sun in je aiki akan lokaci, so nakan tashi da sassafe in yi duk abin da ya kamata.